E labulen mu, ah, milk ne. Ma'ana kalar, ruwan ƙasa, ruwan madara madara. Akwai ruwan ƙasa a jikinsa sannan da adon ruwan madara. Haka suke guda biyar ne. Akwai ɗaya a ƙofa, ɗaya a ɗaya ƙofar, sai kuma guda uku da aka saka su a taga. Wannan su ne adadin labulen da muke da su a ɗakin mu.

Eh gaskiya ni shugaban aikin mu sai a hankali mutumin banza ne. Ba shi da kirki, ba shi da kirki. Ma'aikata da yawa suna ƙorafi a kansa. To amma dai ya zamuyi haka muke haƙuri da shi domin mu samu a gudanar da aiki dai cikin sauƙi kuma abubuwa su tafi lafiya. Tin da babban manufanmu shine mu ga cewa a gurin aiki yana samun cigaba. Tin da shi, ainihin me ma'aikata mutumin kirki ne. Kawai dai muƙarraban da aka sasu wakilci ne basu da mutunci. Kullum koren mutane suke, kullum koren mutane suke. Ko satin da wuce sai da kori mutum takwas. To abun da ya zama abin tashin hankali babu daɗi. Eh babu daɗi. Mu kammu dai haƙuri muke tayi dai babu da ya dda zamuy. Eh akwai matsala amma dai haka ake haƙuri. Tin da Allah riga ya ƙaddara nan shine wurin cin abinci. Eh amma an kori jama'a da yawa. Haƙƙanin babata an kora.

Eh, babban nasarar gaskiya da na samu a gurin aiki shine da yake harkar tuƙin mashin nake ina kai abinci da kayayyaki, abin da muke ce wa delivery a turance. Dan aike na kai sakonni shine na koyi jure sanyi. Eh, dan a garin da nake aiki ana sanyi babu sauƙi, jikina yana gaya mun. To yanzu na zama jarumi, duk sanyi dai nakan jure shi na daure. Sabanin da din da na fara aiki da na hau mashin dai karkarwa ma na rigayi. Allah ma yakiyaye ban faɗi ba. A ƙasar Saudiyya nake a nan nake aiki. Ina kai abinci cikin gidan Larabawa. Tun na ji ne musu Larabci kamar Hausa, ban dai iya ba har na ɗaiɗage nake ɗan abun nan. Eh, kuma yanzu ina tashawar ma gaskiya bari zanyi dan abun dai ba sauƙi.

Eh gaskiya abincin da na fi jin daɗi shinkafa da wake ne. Musamman a sa salak, da tumatir, da albasa a sa lemun tsami da kifi. La ilaha illallahu. I dirran da aka min wannan abincin ni na riga na yarda cewa ko da a sirri aka min ko sirri zai kamani. Shinkafa da wake a sa mata manja ko man kuli, a sa kifi, salak, tumatir, albasa, kabeji, kokomba, lemon tsami. Haba i ba a ba mai kyuya. Ba yadda za a yi na ba sau da wannan abincin. Ni kaɗai zan ci. Eh ƙarshen abinci mai daɗi kenan ni dai a ra'ayina.

Eh gaskiya takalmana guda biyu ne. Ɗaya a gurin kakana na gaje shi, ɗaya a gurin ƙanin babata. Shi na gurin kakana na fata ne idan na sashi ƙara mun gudu yake. To yawanci sai zan tafi yin abubuwan da bai kamata ba, haka nake saka shi. To Dan Allah ya sa an biyo ni dan in samu nasara. Eh shi kuma na gurin ƙanin babattawa takalmi ne dai na zamani normal haka ba na fata ba, ba irin na fatar da ba ne. Yana nan za ku ganshi kamar kwale kwale haka shi na ɗan fi sa kawa ma. Musamman in zan je zance gurin budurwata Sauda shi nake sakawa. So ta ce yana birge ta, to kullum kullum shi nake sakawa don na faranta masoyayya ta rai.